Hakika a matsayina na musulma, na kasance ina yin addu'a kullum. Addu'a yana ɗaya daga cikin ka'idoji na ibaduna wanda a dole a matsayina na musulma dole na rika yin shi. Kuma Allah yana son bawa mai rokon shi. Yana son bawa wanda a ko da yaushe yana yin addu'a. Don haka ina yin addu'a kullum.

Ni na kasance na kan yi aikina ne cikin natsuwa da tsafta. In na tashi da safe, na kasance ina gyara gida, na yi wanke wanke, na yi wanki, na yi, na gyaggyara duk abubuwan da ya kamata. Sa'annan, na kasance ina yin aiki online wanda na kan yi amfani da na'urori wayanda su ke taimakawa a sauƙaƙa mun aiki. Ta hanyar amfani da AI wanda zai kawo mun saukin aiki da kuma na'urori na internet wanda zai sauƙaƙa mun a yadda zan samu na kammala aikin da wuri.

Ni na kasance ina zama ne a garin babban birnin tarayya na Abuja. To, inda nake zama yana kusa da wani kasuwa wanda ake ce mai Gosa, kasuwan Gosa. To kasuwan Gosa nan a ranaku biyu ne kawai ake cin shi a mako, shine ranar Litinin da ranar Juma'a. To, a ko da yaushe nakan faki ranaku guda biyun nan ne domin na je kasuwa. In sarari ta samu, in kuɗi ya zo kamar ranar Juma'a, to nakan je ranar Juma'a. Ko kuma in na samu kuɗi ranar Litinin, to a ranar Litinin nake zuwa kasuwa. So ɗaya a wata. Mafi akasari dai na fi jin daɗi, na fi shaƙatawa a zuwa kasuwa na ranar Juma'a. Domin ranar Juma'a ya kasance kasuwan yana cika sosai kuma za ka samu abubuwan da kake so, si inibi ne, si aful ne, da duk wani abun da kake so. Duk wani kayan miya ya fi sauƙi a ranar Juma'a. Don haka na fi son zuwa a ranar Juma'a.

A gaskiya ni bana iya hawa keke. Don tun ina yarinya ne na kasance mai tsoro. Ina tsoron abin hawa amma yayata, yayata ta iya hawa keke tun tana yarinya. Zaka ga dai ta wasa da maza tana hawa keke dasu. Amma ni bani da wannan zuciyan ban iya hawa keke ba gaskiya. Domin ni ina ganin keke kamar abin wasa ne na maza. Wanda namiji ne za ka ga yana wasa da keke, ya yi ta hawa, ya yi ta kaiwa da komowa. Amma ni ina da tsoro, ina da tsoron kada na zo na fadi na ji ciwo ko kuma a garin hawa keke in je in karya ƙafa. Don haka ni bana hawa keke.